Farko inna isa office, zan gaida oga na. I will greet my boss, greet colleagues, go to my desk, put on the system and check the document that I'm supposed to act upon. Check what I did not do the previous day and continue from there.

Ina amfani da earpiece sosai. Ina amfani da kunne waya especially ina shiga ofis. Ina jin, uh, sound ɗin da bani son ya, ya damu kowa so zan sa earpiece. Ko kuma in na shiga mota ina jin music zan sa earpiece.

A'a, mun dena kunna kandil a gida. Ba mu kunna kandil a gida. Wannan zamanin da kenan, yanzu kam mun dena yi. Don kandil bayi da, bayi da kyau a wajen da akwai yara. Yanzu muna da rechargeable lamp. No more candle stick.

Ni na fi son jin kiɗan gospel music. Abunda ni na fi son ji kenan gospel song. Abunda yake kan wayana kenan, abunda nake sawa a gida kenan gospel song. Gospel music purely.

A'a, ba ni da ceiling fan. Standing fan nake da shi. Ɗaki na ban sa ceiling fan ba. Bana ma son ceiling fan a cikin ɗaki. Na fi son standing fan saboda, mm, inyi moving ɗinsa zuwa inda nake so.

Ni na fi son shayi. Na fi son shayi bana, ban cika son kofi ba. Bana, bana shan kofi. So daya dai nike shan kofi. Na fi son shayi, shayi a haɗa mun biredi.

Ina sayan abubuwa da yawa daga kasuwa. Ina sayan abinci, ina sayan kayan sawa riga, ina sayan takalma, ina sayan littafi, ina sayan bairo, ina sayan sabulun wanka.

Sosai ina kuka lokacin yankan albasa. Albasa yana shiga ido na dole a waye su ringa fita. Ina kuka lokacin yanka albasa. Wannan ba zan yi karya ba. Haka ne.

Eh ina rike lema lokacin ruwa. Dole sai fita da lema lokacin ruwa. A sammakon in zan je aiki kuma ana ruwa da safe. To dole ne in dauki lema in fita, in je in shiga mota kafin kai bus stop dina da zan samu motan da zan shiga in gya aiki. So lokacin ruwa ina rike da lema.

Ina zaman kangwiwa wurin lokaci in zan yi addu'a. A lokacin addu'a if I want to pray I used to kneel down. Ina zama kangwiwa in zan yi addu'a. Ina zama kangwiwa.

Ni ba ni da katin kasuwanci, saboda ni ba kasuwanci na ke yi ba. Ni ma'aikatan gwamnati ne, saboda haka ba ni da katin kasuwanci. Ba ruwa na da katin kasuwanci. Nakan zuwa kasuwa ne in sayi abin da zan saya in dawo gida.

Ina da takalma sun kai biyar. Ina da takalma sun kai biyar. Ina da cover shoe guda uku. Ina da canvas guda ɗaya. Ina da sneakers guda ɗaya.

Ina yin video call, ina yin video call a WhatsApp, ina yin video call a Telegram, ina yin video call sosai. Da yar'uwana, da danuwana, da mamana, da su nake yin video call. Ina yin video call.

Ina bin ka'idojin aiki sosai. Ina bin instruction na aiki. Shi ya sa bani samun matsala da oga na kuma bani samun matsala da 'yan ma'aikatan mu. Ina bin ka'idan aiki sosai sosai.

Ina iya jefa dutse nesa sosai. I can throw stone very far. Ina iya jefa dutse nesa. Ina jefa dutse nesa. Ina je gona, in zan jefi, burgu. I can jefa dutse sosai.

Na fi son ice cream na vanilla. Vanilla ice cream shine na fi so. Na fi so vanilla flavor ice cream. That is my favorite ice cream, vanilla, eh.

Ina son kalon action movies, ina son action movies horror movies da kuma adventure movies. Irim fim da na ke son kallo kenan action movies.

Yes, ina biyan kudi ta waya. Ina da bank app, GT Bank app, FCMB Bank app, Opay, PalmPay Bank app, wanda nike biyan kudi da shi ta kan waya na. I, I pay online, I do online payment with all these apps. It is very easy for me. Ina bani hanyan sauki ta biyan kudin, uh, abubuwan da na siya.

Eh ina ci da cokali, ina ci da hannu. Ina hadiye tuwo, sakwara da hannu. Ina cin shinkafa, wake, garin kwaki ina sha, duk wannan ina amfani da cokali ne. So duk lokacin da amfani da cokali ya taso zan yi amfani da cokali. In kuma lokacin amfani da hannu ya taso zan yi amfani da hannuna. In wanke hannuna, in ci abinci. In na gama cin abinci kuma in sake wanke hannuna. Haka na ke yi.

Ina yanka farce kusan sau uku a wata. Haka na ke yanka farce. In farce na sun tashi sun yi girma ina yanka su. Amma a cikin wata kan ina yanka farce yana kaiwa sau uku a wata. Haka na ke yankan farce na.

Eh ina sa turare kullum. Ko wata rana ina yi wanka kafin in fita sai na sa turare. Don in ban sa turare ba gaskiya ba ni jin dadi kaman ban, kaman, kaman ban gama hadua ba. To ina sa turare, ina fesa turare. Ina sa perf.

Ina yin aiki bayan lokaci amma ba kullum ba. Duk ranan da aiki yayi yawa a office to ina yin aiki bayan lokaci wato overtime kenan. Ina yin aiki bayan lokaci kuma ogana yana ba mu, a, abun nan yana, yana, yana ɗan taimaka mana yana ba mu motivation bayan mun gama aiki.

Ina sayan kaya a yanar gizo, kamar Jumia. Na taɓa sayan kaya a Jumia, so yawa ma ba so ɗaya ba. So ina sayan kaya a yanar gizo, ina sayan kaya a internet, ina siya kaya sosai online, ina sayan online, kaya daga online.

Abun da yake sa na yi dariya, duk lokacin da wani abu ya faru da ya ba da dariya kamar comedy aka, yana sa in yi dariya. Duk abun da ya ba ni dariya dole zan yi dariya. Comedy, sometimes movie, comedian movies yana ba ni dariya.

Ina shan ruwa mai sanyi sosai, ina son ruwan sanyi. Na shan ruwa mai sanyi, na shan ruwa mai sanyi, na shan ruwa mai sanyi. A kowane lokaci, ina shan ruwa mai sanyi. I like cold water, I drink it a lot.

Ni na fi son naman kaza that is chicken. Ina son naman kaza, ina cin naman kaza sosai. A cikin namomi naman kaza ne na fi so. In samu a dafa, a soya a bani ina cin naman kaza sosai.

Kujeru na suna da dadi sosai. Kujerun dakina suna da dadi. Akwai tirisitan da ma nake kwanta akai. Nakan kwana a kai ma wani lokaci. Kujeru na suna da dadin zama, suna da dadin zama kujeru na, haka ne.

Ni na fi son wasan ƙwallon ƙafa. Wasan ƙwallon ƙafa na fi son yi, kuma ina kallon wasan ƙwallon ƙafa. So a cikin duk wasanni, na fi son wasan ƙwallon ƙafa wato football kenan. I prefer football, I play football.

Mu takwas ne a gida takwas. Danginmu takwas ne. We are eight in number in our family. Takwas. Danginmu takwas ne. Takwas ne danginmu. We are just eight in numbers in the family.

Ina son Yahools sosai. Ina son Yahoo la. Ina son. Yahoo la. Ina da hula sun kai uku. Biyu na daina sa su. Yanzu uku nake da su, da biyar ne. Ina son Ya hulla.

Ina rubuta kashe kuɗin aiki, duk kuɗin da na kashe a wajen aiki ina rubutawa don in samu a sake ba biya ni kuma. Ina rubuta kuɗin kashe aiki, ina rubuta kashe kuɗi a aiki.

Ina share kura a ɗakina sau ɗaya a rana. Idan na tashi kafin in fita aiki nakan share ɗakina sai can da yamma kuma kafin in dawo. To ina dawo kawai zan shiga ne, zan wanka, in ci abinci, in yi barci sai washe gari kuma.

Idan babu wutan lantarki nakan fita waje in je gidan sinima in je in kalli duk abun da zan kalla ko film ko wasa. In na dawo sai bacci in dai babu wutan lantarki.

Ina ajiye kuɗi a banki. A banki nake ajiye kuɗi. Kananun kuɗi kuma ina sa a cikin wallet na. Kuɗin da zan shiga mota da shi, kuɗin da zan sayi kananun abubuwa suna cikin wallet dina. Haka ne. Manyan kuɗi kuma ina sa a banku, a banki.

Na fi son alkalami. Na fi son amfani da alkalami. Yara ne suke amfani da fensil. Na fi son amfani da bik, pen. Na fi son amfani da pen da alkalami. Mallami mai yaɗa.

Mafi muhimmanci a kasuwanci shine adalci da yarda. Integrity, honesty is the best policy in business ni yanda na gani nawa ke nan, yarda da adalci.

Ba kullum nake sanya safa ba. Ba kullum nake sa socks ba. Duk lokacin da ban sa cover shoe ko canvas, ban iya sa socks. Akwai lokacin da kawai ina sa sandals ne, ko palm slippers, to bani sa safa.

Kai, mu kan a wajen aikin mu ban taɓa sasanta rikici ba. Ban taɓa sasanta rikici ba. Ba mu cika yin rikici a wajen aikin mu ba. Don in kai rikici a wajen aikin mu, suspension za ka samu saboda haka ba za ka ma yi rikicin ba.

Ina rufe baki lokacin hamma. Yawanci in ina waje ina cikin, a, jama'a dole ina rufe baki lokacin da nayi hamma. Amma idan ni kaɗai ne a gida ina cikin ɗakina, ma waye zan rufe baki? Bana rufe baki idan nine ina cikin ɗaki. In ni kaɗai ne a ɗaki bana rufe baki. Amma in ina cikin jama'a ina rufe baki in zan yi hamma.

Gaskiya ne na fi son tuwo. Na fi son abincin loma. Abincin loma da miya mai kyau ne na fi so. Na fi son tuwo, na fi son tuwo, tuwon shinkafa, tuwon masara, tuwon semovita. Abun da ni na fi so kenan tuwon doya wato sakwara kenan. Ina son wannan abincin sosai, abincin loma da miya mai kyau da nama.

Ina amfani de Android phone ne, Oppo, Oppo A16K na ke amfani da shi. Oppo A16K Android phone, Android 11 ne ke amfani da shi. Oppo A16K Android phone, Android version 11. Wayan da na ke amfani da shi kenan, kuma gaskiya wayan nan yana biya mun bukata. Ina amfani da shi sosai, da shi na ke amfani yanzu ma haka.

Mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine mutunci, mutunci, kindness, good relationship, love, tolerance, mutunci. Abun da ya fi muhimmanci kenan a cikin abokantaka gaskiya.

Ah ni na fuson hawa lift, don yinadi sauri, kuma ba zai sa ni gaji da wuri ba. Ina son lift, lift. I prefer to go on lift so bada I will not get exhausted and it is faster. Na fuson lift. Na fuson lift.

Ni bani layin kasuwanci, bani haɗuwa da abokin ciniki, bani kasuwanci, aiki nake yi, salary ake biyana. I am not a business person, ni ba ɗan kasuwanci bane. So abun kenan, aiki nake yi, a biya ni albashi.

Ina amfani da internet almost every time a day, every day, every day I'm online. Ina amfani da internet almost every hour of the day. Every day I use internet. And almost every hour of the day, I use internet. In a day, at least let's say eighteen hours or sixteen hours, I make use of the internet.

Ina jira a layi da hakuri, de hakuri na ke jira a layi. Fold my hands, wait patiently until it get to my turn. Haka ne ke jira a layi. Ba a faɗa, ba a hayaniya.

Ina amfani da tsintsiyan kwakwa, waton palm broom, palm tree broom nake amfani da shi, tsintsiyan kwakwa. Da tsintsiyan kwakwa nake amfani da shi. Ina amfani da tsintsiyan kwakwa.

Abincin da nake ci da safiya sun hadu da bread and tea, biredi da shayi. Ina cin noodles, ina cin pap da ƙosai wato kunu da ƙosai kenan. Ina kuma cin masa. Wani lokaci kuma ina cin shinkafa. Wani lokacin kuma ina cin taliya wato.

Ina taimakawa mutane da hanya, da hanyoyi da yawa. Ina taimakawa mutane da kuɗi, ina taimakawa mutane da shawara, ina taimakawa mutane da lokaci na. To ina taimakawa mutane da hanyoyi da yawa, haka nike taimakawa mutane.

Ina son daukar hotuna. I love taking pictures. Ina son daukar hotuna. Ina daukar hotuna sosai especially ranar Lahadi. In nayi dressing na je ibada a church ina daukan hotuna. Ina je event ina daukan hotuna.

Karfe takwas na safe nake fara aiki kullum. Nakan zuwa wajen aiki takwas saura irin bakwai da minti ko arba'in ko arba'in da biyar haka. Da in karfe takwas yayi shine aikin mu zai fara. So karfe takwas nake fara aiki kullum.

Ina kula da gashi na sosai da kyau. Ina combing gashi na, ina yankan gashi na, ina zuwa salon after two-two weeks, in barbing. Zo in sa hair cream, ina sa hair cream, ina wanke gashi na da kyau, ina da brush, ina da comb. Da wa, yan da nake, da abun da nake kula da gashi na ke nan.

Tebur ɗinmu a wajen aiki work station ne. Katon tebu ne wanda mutane hudu ne suke amfani da shi, ma'aikata huɗu yana nan babba kuma akwai wajen sa system guda huɗu na ma'aikata huɗu. Irin tebur da na ke amfani da shi da mu ke amfani da shi a wajen aiki ke nan work station.

Lokacin hutu nakan zuwa beach, nakan zuwa garden. In je in huta da matana da 'ya'yana za mu je muyi hutun mu, mu dawo duk lokacin hutu. Haka na ke yi, da family na na ke fita yawo mu je mu hutu, mu je mu huta.

Our area, Ungwanmu is, is a local one. Ungwanmu is a local one. Street ɗin Ungwanmu basu da suna. They are local places. So we are just-- this is a developing place.

Ina zubar da shara a cikin wani gora a gaban gida na. Idan ya cika, akwai truck masu zuwa ɗiban sharan. In suka ɗiba, sai su je su zubar a wajen zubarwa. Yanda nake zubar da shara na kenan.

Sau biyu nake goge hakori na a rana. Sau biyu, da sassafe na tashi ina goge hakori, da daddare kafin inje in yi barci ina goge hakori. A misali karfe goma na dare, sau biyu nake goge hakori a rana, safe da daddare.

Gaskiya ina tafiya da ƙafa sosai. Ina tafiya da kafa sosai zai kai zan iya yin tafiyan kilomita ɗaya. Ina iya tafiyan kilomita ɗaya ko biyu da ƙafa.

Ina koyan yaren French a haka. Ina koyan yaren French. A French in za a ce ina kwana ana ce bonjour. So ina koyan yaren French. Ina son koyan yaren French. Ina son koyan yaren Faransa. Ina son yaren sosai.

Ina cin tafarnuwa sosai. Ina cin garlic, ina cin tafarnuwa. Don ni yana da amfani sosai a jikina. Ina sawa a miya, ina haɗiyewa, ina iya taunawa da ginger in sha ruwa. Ni haka nake cin tafarnuwa na.

Idan zan nemi izinin hutu a wajen aiki, mukan rubuta memo ne. Zamu rubuta memo na annual leave ko kuma mu rubuta memo na casual leave ko na sick leave, sai da memo. Idan muka rubuta mukayi submitting to sai mu jira a yi approve. In ya kai approving sai mu je hutun mu. Haka muke zuwa hutu.

Ba ni yin ciniki a kasuwa, ba ni kasuwanci. Ni ma'aikaci ne. Nakan je inyi aiki a ofis, watan ya kare in karɓi albashi. Ba ɗan kasuwa bane ni. Saboda haka, bani ciniki a kasuwa, bani ciniki a kasuwa, ni bana business. Ni salary earner ni, kuma a ofis nake aiki.

Ni ina karban kira so huɗu ko so biyar a duk ranan da na je aiki. Ina karban kira so huɗu, so biyar a rana. E, baya wuce aka. Ni a teku ina karban kira so huɗu, so biyar a rana.

Don sakonni app da nake amfani da shi shine WhatsApp. Nafiya amfani da WhatsApp da kuma Facebook. Ana nike, ana nike samun sakonni sosai. Facebook da WhatsApp. Facebook da WhatsApp nike amfani da su.

Ina shan ruwan 'ya'yan itace, herbs kenan. Ina shan dogoyaro, ina shan moringa, moringa leaf juice. Ina shan herbs sosai. In na sha yakan, yakan warkar mun da typhoid da malaria.

Duk lokacin da nake jin damuwa, abin da nake yi gaskiya nakan kunna music ne in ji. Saboda na san cewa in ina damuwa, in na damu kaina da yawa bai zai kawo, bai zai kawo amsan ba. So abin da ya fi mun ƙawi in kunna music in ji, in kunna music in ji, in yi abin da zan yi okaina.

Bani tara tabar kudi ba, amma amfani da tsaba yanzu a ƙasanmu watan coins kenan. Ba mu amfani da coins yanzu. Coins is no more in use in Nigeria. So bani tara saban kudi. Bani tara sabon kudi.

Ina lullube da bargo, ina da bargo sunkai biyu ko uku. Ina lulluɓe da bargo yawanci lokacin sanyi, lokacin ruwa ina lulluɓe da bargo. Ana sanyi a wajenmu, sanyin yanada tsanani sosai dole saida bargo. In ba bargo gaskiya sanyi zai jima.

Ina daure kulli, ina daure kulli. Na iya daure kulli. Na iya daure kulli sosai. Eh, nakan daure kulli. Ina daure wa mutane.

Na fi son AC, don AC zai sa ko'ina yayi sanyi. In wajen yayi sanyi yanda nakeso sai in kashe abunda nake amfani da shi a a ofis kenan anma a nan gida fanka nake amfani dashi. A ofis AC ne kuma na fi son AC.

A wajen aiki muna amfani da computers, muna amfani da photocopiers, muna amfani da printer, muna amfani da stapler, su office tools. Muna amfani da paper for printing documents, printing memos. Muna amfani da wutan lantarki. Haka abubuwan da muke amfani da su kenan.

Ranan biyan albashi ina jin daɗi gaskiya. Raina na mugun jin daɗi. Idan kuɗin ya sauka a akant dina zan yi tayi godiya wa Allah. Ina jin daɗi, ina godiya wa Allah ranan biyan albashi.

Ina son karanta littattafai sosai. Amma irin littattafin da na fi son karantawa su ne inspirational books, motivational books. Irin littattafin da nake son karantawa kenan. Da kuma littafi mai tsarki wato Holy Bible kenan ina karantawa. Kuma ina karanta newspapers. Ina karanta littattafai don ni ina son updates about what is going on around the world.

Ina shan madara. Ina son milk, ina shan milk, ina shan madara, ina shan yogurt. Ina shan madara, ina son madara. In zan sha shayi dole in sa madara a ciki. In zan sha kamu ma ina sa madara a ciki. Ina son shan madara.

A na fi son zama a kujera, na fi son zama a kujera bani. Na ma manta lokacin da na zauna a taburma. Na manta a kujera nake zama, ofis a kujera nake zama, gida a kujera nake zama. Na fi son zama a kan kujera duk inda naje.

In na farka da safiya, abun da nake fara yi shine in yi addu'a, in gode wa Allah, in yi addu'a. Idan na gama addu'a, zan tashi, in dan yi exercise. Ina fita roadwork. In na dawo daga roadwork, zan wanke bakina, in yi wanka. In zan tafi aiki, zan tafi aiki. In kuma ba zan tafi aiki ba, zan zauna in huta a gida.

Ba ma sa uniform awurin aiki. Ni civil servant ne, ba mu sa uniform awurin aiki. Muna dressing corporate ne kawai. Just dress corporate the way that suit you. Go to work. Ba mu sa uniform.